Ina da takalmi sama da guda ashirin kuma kowane takalmi na kan yi amfani da shi wajen nuna wannan takalmin ya mun amfani ko kuma ya isar dani wani saƙo ko kuma wani abu. Sabida, yawan takalmi yana da matuƙar amfani. Ba lalle aci mutane sun gane ba.

Yanayin yanda muke biyan kuɗin wutar lantarki a wata, akace nawane kuɗin wutar lantarki a wata. Mukan iya biyan kuɗin wutar lantarki dubu sha biyar, dubu sha bakwai. Hawa-hawa ne amma different da kallo wanda muke biyan kuɗin wutar lantarki.

Sau nawa kake kallon madubi? Nakan iya kallon madubi gaskiya so biyu so uku a rana saboda wannan kallon madubi yana da wani kar amfani wajen nuna cewar wannan abun ya kamata a ce kuma na bashi muhimmanci saboda yana da kar muhimmanci sosai. Kallon madubi yana da matuƙar amfani.

Kana amfani da mataimakin murya saboda duk lokacin da aka ce yau kana amfani da wani mataimakin murya saboda yana da tamfani. Wannan abun yanada ƙoƙarin wajen matuƙar amfani, wajen fitar da sound ɗin ko kuma wani abu ko kuma ka yi amfani da wani mataimaki wanda ze taimake ka a murya ko wani abu saboda wannan abin yana da.

Ina amfani da magungunan tallace-tallace, ina amfani da magungunan tallace-tallace domin na kai munufata wurin na ga nayi tallace-tallace akan wasu abubuwa masu amfani.

Gaskiya na fason biredi nasha shayi, akwai wani biredi ake kira Abdullahi, Abdullahi Bread. Zai. Gaskiya wannan biredin yana da matuƙar daɗi. Akwai kuma wanda ake kira IUA Al-Madina. Wannan biredin na gidan kulle gaskiya yana da matuƙar kyau sosai, sosai. Dan ya kamata ace mutane su bada himma wurin cin wannan biredin da City Bread.